A gaskiya kam, yaushe na ke canjin wayana? To a gaskiya kam, magana ta gaskiya ina canza wayana duk bayan shekara bi-biyu. Domin ko ba komai akwai sabo, sannan kuma akwai yanayin jin daɗin wayar da mutum yake yin amfani da ita. So tari da yawa idan ka saya wacce take da daɗin amfani, zaka ga kafin ka rabu da ita yana da matuƙar wahala sosai. To don haka sai mutum sai dai ya jima da wayarsa a hannunsa. Amma ko ba komai idan mutum yana jin daɗin wayarsa din, zaka ga wani lokacin ma bai so ya canza. Idan tayi shekara biyu atleast kamar yadda turawa suke cewa "ke nan mafi, eh at least ke nan", ma'ana mafi ƙaranci, za ka ga, za ka ga waya ta fara sauyawa. Ko da kan daɗin ta kana buƙatar ka canza. Saboda abun da take iya, saboda musawi na kimiyya ma'ana an samu wanda an samu da wacce ta fita, an shiga wacce ta fita. Gurin yadda ake sarrafawa da kuma yadda ake mu'amala da ita kanta wayar. To za ka ga kana buƙatan ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa ka sauya wayan domin kai ma ka tafi da zamani. Domin ko ba komai, ita wayarka din idan ka cigaba da amfani da ita, za ka ga tana buƙatan abun da turawa suke ce masa update. Sauyi na tafiyar da tuka yana da matuƙar amfani gurin lura da waya idan mutum yana amfani da shi. Domin ko ba komai, waɗannan lokutan za ka ga wayarka tana wannan buƙatan wannan sauyi. Wanda yana da matuƙar muhimmanci mutum ya rinƙa lura da haka din saboda za ta iya samu haifar masa da matsala. Idan aka ce akwai sauyi na ita kanta kimiyya din ta yadda wayarka take tafiyar da harkokinta na haja yadda aka tafiyar da ita tun fari. To sai mutum ya yi ƙoƙari ya yi ma sauya domin ya tafi da zamani. Kuma ko ba komai wayar sai rinƙa tafiya masa yadda ya kamata ba tare da wani tarzoma ba ko tashin-tashina na rashin jin daɗi gurin tafiyar da harkokinsa da yake gudanarwa da hajarsa. Sa'annan kuma canjin waya din yana da, domin zai hassasa ko in ce zai hassada, zai hassasa masa ya ga cewa ba jin daɗi ta mu'amala da mutanen kasuwancinsa da gurin harkokinsa na yau da kullum. To wannan shi, shi ne yake da yake nuna cewa lallai kam sauya waya din yana da matuƙar amfani. Ko ba komai don dubi da haka din. Sa'annan kuma ya tabbatar da cewa yana masa abun da yake so. Musamman idan ace kana harkoki da yawa da al'umma, al'umma kullum za su rinƙa bibiyar ka ta hajarka. To kaga akwai matuƙar muhimmanci mutum a ce ya sauya wayarsa lokaci bayan lokaci don gujewa sauyi na kimiyya wanda zai iya haifar da matsala wanda shi kuma bai yi abun da ake kira ba, ji turawa. To wannan shi ne gaskiya, gaskiyar magana dangane da haka din. Domin ya samu tabbaci cewa yana tafiyar da harkokinsa na yau da kullum yadda ya kamata ba tare da an samu matsala ba. Ko kuma mutanen da yake yi mu'amala da su suna ta ƙorafi a kan abun da yake gudanarwa. Wanda shi zai iya sauya masa rashi ko kuma ya jima kwata-kwata baida, baida ta cewa ga maganganu da waɗanda yake yi mu'amala da su suke kawo masa ƙorafi a kai. Wannan to a takaici jiya shi ne gaskiya, gaskiyar magana game da canjin waya. Sai in ƙara jadadawa in ce ke nan ina canza amma kuma duk bayan shekara biyu domin in tabbatar da cewa ina tafiya da zamani. Kuma ina ƙoƙari ina kyautatawa waɗanda muke mu'amala da su domin cigabar kasuwancina da kuma al'amurana gaba ƙiɗan cikin rayuwa. Wannan shi ne.

A gaskiya kan kujeruna suna da daɗi ko babu daɗi? To a gaskiyar magana kujeruna suna da matuƙar daɗi. Domin idan ka zauna a kujeruna za ka ji ba ka son tashi. Sabida yanayin yadda aka sarrafa su kuma aka tafi da su aka tsara su yana da matuƙar daɗi ƙwarai da gaske. Wanda ko hutu za ka yi na gajeren lokaci za ka ji ba ka buƙatan ka hau katifa domin ka huta. Za ka ga kana kafi buƙatan ka hau wa'innan kujerun domin, domin za su samar maka abin da shimfiɗa za ta iya samar maka na jin daɗi. Sabida tsabagen laushi da kuma yadda aka sarrafa su a gurin ƙiyar su da kuma yanayin samfari nasu da kuma yadda aka tafiyar da su gurin kyautatawa wanda ya hau kansu domin ya samu hutu na gajeren lokaci ne ko na dogon zango. Wannan yana da daɗi ƙwarai da gaske kuma yana taimakawa matuƙa gurin mutum ya ga cewa ya inganta lafiyarsa yayin da yake hutawa. Baccin haka ma yakan sa mutum walwala da annashuwa yayin da yake tattaunawa tsakaninsa da abokanai tattaunawa ko kuma idan mutane sun kawo masa ziyara za su ji su kansu ba sa son su tashi a wannan kujerun. To a gaskiya kam, eh kujeruna suna da daɗin zama ko don ba komai ga bayanin da na yi yanzu wanda ya gabata wanda suke mu'amala da kai. In sun kawo maka ziyara za su ji daɗi ƙwarai da gaske. Sa'annan kai kanka in ka tashi hutawa za ka huta ƙwarai da gaske yadda ya kamata kuma zai inganta lafiyarka. Domin yadda aka sarrafa su an sarrafa su ne mutum ya zauna cikin walwala da annashuwa da jin daɗi, bugu da ƙari kuma ba zai ji kunya ba ga duk wanda suka zauna a kan wannan kujerun domin sai dai su ƙara masa. Hassa Lima Zimma na ganin cewa ya kyautata muhallinsa da gurin da ya kamata mutane su rinƙa zama saboda jin daɗi da za su rinƙa yi suna kawo masa ƙorafin cewa ya kamata ace ba, ba dama ace ba za su tafi ba in sun kawo masa ziyara. Sabida yanayin jin daɗi da annashuwa da ya samar a wannan ƙiyar da aka yi masa na kujerunsa domin ganin cewa ya daɗaɗawa mutane a cikin zukatasu. Sa'annan kuma sun amfana da zamantakewa da sukayi na gajeren lokaci ko in ce mu'amala da sukayi na gajeren lokaci domin samun tabbaci gurin abun da aka tattauna. Sa'annan kuma an tattauna cikin lafiya da annashuwa ba tare da wani rashin kwanciyar hankali ba ko tarzoma. Wannan gaskiya suna taimakawa matuƙa sosai mutum ya kyautata ƙiyar kujerunsa na cikin gida gurin zama da tafiyar da al'amuran da mutum ya kamata. Sannan musamman ma yayin da mutum yake so ya yin rubutu akan teburi idan yana zauna a irin wa'innan kujerun zai ji bai samar masa da gajiya ba gurin rubutu ko kuma gurin ɗan karatu da yake na wani lokaci a kansu bisa cewa ya gaji ko kuma ya gaza ga zamar da yake yi akan wa'innan kujerun. Wannan shine gaskiya a dangane da haka ma'ana kujerun da nake jin daɗi da kuma na samar wa cikin gidana. Wannan shine magana ta gaskiya.

A gaskiyar magana wane launin idanu na suke? To a gaskiyar magana launin idanuwa na fari ne da baƙi. Ma'ana sashen gefen idanuwa na fari ne sa'annan kuma ƙwayar idon da yake zagaye da ita baƙi ne shi ma wanda launi ne mai kyau ga yanayin ido da Ubangiji subahanahu wata ala ya mim baiwa akansa. Wanda mafi akasari turawa suna so su samu irin wannan launin amma kuma su launin nasu ba irin haka ba ne. Domin ko masu lafiya sun tabbatar da cewa ido wanda yake da ƙarfi da kuma jajircewa gurin juriya, gurin kallo da kuma tafiyar da shi yadda ya kamata gurin ayyuka ba tare da ya samu matsala ba Da jummawa sosai shine gaskiya yanayin launin fari da baƙi na ƙwayar ido. Amma za ke ga ko za ka ga sau tari da yawa wai in su ƙasashe za ka ga ana samun yanayi saboda halitta ta sha bambam da juna. Kuma ba shi ke nuna cewa ko wanne daga cikinsu ba bai da amfani ko ko a'a wannan ya fi wannan sai dai wannan ana kyautata masa zato yana da ɗari yana ya ɗanɗa ɗaru bisa yanayin wani sauyi da wani ke da shi. Sa'annan kuma wannan shi ke nuna cewa ma'ana ƙasan ƙasashen baƙaƙen fata su suka fi samu irin waɗannan launi sabida yanayin halittarsu da kuma yanayin inda dama aka taso ake zama a kan yanayin yadda aka samar da abun da bature ke kira generation. Ma'ana eh mutane wanda suka zo lokuta bayan lokuta baccin gabanin wa'incan mutanen sun shuɗe. Wannan shi ne gaskiya a magana ta launin idanun da nake da su. Sa'annan kuma ko ba kome ya, ya danganta da yanayin halitta da kuma yanayin abun da bature ke kiransa da trait ma'ana ƙwayar halittar da aka halicci mutum da ita. Domin ya danganta da bangare ko sashe da mutum ya fito wurin yanayin da aka sarrafa ƙwayar halittarsa har ya kasance irin launin idonsa ya kasance fari da baƙi ko ko a'a ƙwayar ja da fari a sashen idanuwa. Wanda mafi akasari ƙasashen turawa su suke da irin waɗannan launin ma'ana ja-ja-ja-ja da kuma wani yanayin irin fari da kuma abun da ke zagaye da hular idonsa baƙi ko abun da ya gochici haka. Amma dai wannan shi ne magana dai a taƙair dangane da yanayin launin ido da kuma abin da nake dauke da shi a launin idona. Wannan shi ne gaskiyar magana dangane da hakaɗin.

Yaya nake daidaita aiki da rayuwa? To a gaskiyar magana, kowanne daga cikinsu nakan ƙoƙari in san cewa na ba sa haƙƙinsa yadda ya kamata. Musamman abun da ya shafi bangaren aiki, nakan tsara lokutan da ya kasance ya kamata in yi su. Musamman aikace-aikacen gida da kuma na aiki na ofishi da nake, kowanne na kuma ba sa mahallinsa kuma da lokacin da ya dace da kowanne a yi sa. Idan na tafi gurin aiki, ina mai da hankalina in ga cewa na yi abun da ya kamata a wannan gurin aiki ɗin a daidai lokacin da ya kamata ya kasance a ce ina gurin aiki a ofishi. Har ya zuwa kuma lokutan da ya kamata a ce na tashi, shi ma na yi-- nakan yi ƙoƙarin in tabbatar cewa na yi abun da ya dace dangane da wannan. Sa'an nan kuma aikace-aikacen cikin gida shi ma nakan tsara sa kama tun daga safiya har ya zuwa lokutan da ya kasance zan kai yammaci ke nan, ina aikata su. To ina tsara su, in musu jadawali nasu na musamman tun daga farkon rana, tun daga farkon safiya har ya zuwa ƙarshen rana ma ana faɗuwar rana ke nan. To haka ya kasance nake yin tsara tsaraina ba tare da na samu cunkoso gurin tafiyar da al'amura mana ba na rayuwa. To haka yakan kasance na, nake ƙoƙarin in daidaita al'amurana in samu tabbaci cewa ban yi kurakurai ba wanda zai zo, zai zo daga baya ya kasance ban samu daidaituwa ba gurin ayyukana da na tsara a wannan yini. To haka yana da muhimmanci mutum ya kasance yana da tsari nasa kuma yana tafiyar da al'amura yadda ya dace a cikin rayuwa. Domin lokaci baya jiran kowa. Sa'an nan kuma shi aiki da mutum yake aiwatar da shi, kowanne da mahallinsa kuma kowanne da yanayin muhimmancinsa a cikin rayuwa. To wannan yakan ƙarfafa, yakan ba wa mutum ƙwarin gwuiwa in ya kasance yana tsara jadawali nasa na ayyuka. Ta yadda zai cutar da kansa ba ya shiga lokacin hutawarsa ko kuma lokacin da ya kamata yana yin wani abu daban wanda ba sabanin wannan. To a gaskiya shine ya kamata mutum ya kasance yana gudanar da ayyukansa akan haka ɗin. Kuma idan ba mutum haka ɗin yake yi ba, zai kasance mutum yana samun saɓani cikin dukkannin al'amuransa. Wani aikin na shiga cikin wani aiki wanda zai zo ya tafi masa da rashin tsari ko kuma jinkiri ko kuma ya samu masa da rashin natsuwa gurin tafiyar da aikinsa yadda ya kamata. To amma idan mutum yana, sai bashi damar yadda zai tafiyar da wayen nan ayyuka ɗin kuma ya samu ya kai ga gaci akan abun da yake so ya cimma. To taƙaice kuma magana wacce take ta gaskiya dangane da harkokin rayuwa gaba ki ɗaya da kuma yadda mutum ya kamata ya rinƙa sassaita al'amuransa ba tare da ya shigar da wani aiki cikin wani ba. Ko kuma ya sa ya samu jinkiri cikin dukkannin al'amuransa ko kuma an samu saɓani gurin aiwatar da abun da ya kamata ai aiwatar a bisa kan lokaci. Wannan shine gaskiya a taƙaice dangane da daidaituwa akan aiki da kuma rayuwa.

Tabb ɗijam, babbar magana ke nan wannan. Ina iya yin iyo koko yaya ne? A gaskiyar magana iyo abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam wanda ya kamata ace kowa da kowa ya koyesa. Sa'annan kuma mutum ya yi nazari akan muhimmancinsa, sa'annan kuma ya iyasa. Domin kam, iyo yana da alfanu acikin rayuwar ɗan adam sosai domin shi rai ba ta san inda za ta tsinta kan, eh, za ta iya tsintan kan kanta ba gobe. Wani lokuta za ka iya shiga yanayi mai haɗari wanda dole yin iyo ɗin shine mafitarka. To amma idan ya kasance ba ka iya iyo ba ko ba ki iya iyo ba, wannan an samu tashin han-hankali babba. Sa'ad da mutum ya sami kansa a cikin irin waɗannan yanayin wanda babu wani mafita sai dai yayi iyo ɗin nan, kin ga ko ka ga akwai ci baya ko koma baya wanda zai iya sanadiyar halakar da ran mutum idan baya da wani, baya da wani, eh, dalili, baya da wani abun zaɓi bayan haka. To wannan dai gaskiya shine yana da matuƙar muhimmanci shi iyo. To, dangane da kuma ni zan iya yin iyo? Gaskiya wannan abu ne wanda na koya tun ina ɗan ƙarami na, ina yarinta na wanda saboda sanin muhimmancinsa da kuma alfanunsa a cikin rayuwa. Wannan ya sa na koyesa tun farko tun ina ɗan ƙarami wanda hakan nan iyaye na suka ɗaura ni akan dole in koyesa kuma na koyesa ɗin kuma na ga amfaninsa. Domin ko ba komai za ka iya hutawa in kana so kaɗan huta, za ka iya zuwa gurin hutawa wanda za ka yi iyo a matsayin ka riƙe shi gurin hutawa. Kuma zai kasance a cikin rayuwanka a matsayin ya ƙara maka alfanu a cikin rayuwa. Sabida ko ba komai zai ƙara maka zimma da jin cewa ba ka da wata matsala idan abun da ya zo ya same ka bak tatan ba tare da, ba tare da shiri ba wanda ba ka da wani mafita sai dai dole a yi amfani da wannan fikira ta fasaha ta iyo ɗin. To ka ga kenan a nan ya maka rana. Sa'annan kuma yana da matuƙar muhimmanci da ma a ce mutum kowane ɗan adam ya iya shi. Wannan shine gaskiya a taƙaice. Maganan iyo kai kam ina yin sa sosai wanda yana da mahimmanci a cikin kowane rayuwar ɗan adam. Wannan shine dai magana a taƙaice dangane da haka ɗin.

Tabbas wannan tambaya ina yin ciniki a kasuwa? A gaskiyar magana ciniki ya danganta da yanayin kasuwar da mutum yake gudanarwa. Wani lokutan mutum yakan samu fiye da yadda yake zato, wani lokutan kuma bai kai wa haka ɗin. Saboda shi kasuwa ya danganta da me kake siyarwa kuma a wane guri kake siyarwa. Sannan kuma ya yanayin abun da kake siyarwa, kana kula da shi yadda ya kamata ko ko ba ka kula da shi yadda ya kamata. Sannan kuma ya farashin kayanka kake tafiyar da shi. To duk waɗannan abubuwa ne wanda mutum yake lura da shi yayin da yake yin kasuwa. Waɗanda suna taimakawa ƙwarai da gaske wurin cinikayya tsakanin ma'abota siyayya. Wanda wannan shine abun farko na diba wa yayin yin kasuwanci. To a gaskiyar magana nakan yi ciniki amma cinikin ya danganta da lokuta bayan lokuta. Wani lokaci mutum ya samu da yawa, wani lokaci mutum ya samu kaɗan. Ya danganta da yanayin kasuwa kamar yadda na yi bayani a baya yanzu yanzunnan. To amma a gaskiyar magana ita kasuwa kuma kowa da nasibinsa da fikirsansa gurin tafiyar da ita. Wanda shi ma wannan bugu da ƙari ne wanda yake taimakawa matuƙa sosai gurin tafiyar da kasuwanci. To amma a gaskiyar magana ina yin ciniki dai dai gwargwado wanda sai dai mu ce dai Alhamdulillah. A kom-- ba komai dai in ka fita kullum za ka ɗan samu abun da ka samu, eh ka samu ko in ce ka rari ba. Duk abun da ka samu ka rarri ba a ranan to shi ne abun da Allah ya ƙaddara maka a yanin za ka samu ke nan. Duk kuma abun da ka ga ba ka same shi ba kuma shi ma muƙaddari ne Allah ya kasance haka ɗin zai faru. Amma sau tari da yawa lokutan ciniki a kasuwa sukan sauya. Kaman misali idan lokutan damuna ne, ma'ana lokacin ruwan sama ke nan, mutum ko ka da kana zuwa kasuwa za ka gani kasuwan baya tafiya yadda ya kamata saboda sauyi na lokaci da aka samu na ruwan sama. Kowa mutane hankullansu ya koma kan yaya za a je a yi noma domin a samu abun da za a tsira da shi, shi ma a ta wannan ɓangaren. Amma idan aka ce lokutan kaka ne, idan ana maganan cinikayya na kasuwa, lokutan lokuta ne wanda kowa ko wane irin kasuwa ma kake yi a lokacin yana, yana ja matuƙa sosai. Domin lokutan kaka lokacin an gama harka ta gona, ma'ana ruwan sama ya dakata. Sannan abun da aka shuka ana girbansa kuma ana shigowa da shi kasuwa, ana siya, ana yin hada-hada domin a samu canji da sauyi na cikin al'amura na rayuwa ya danganta da kuma mutum yadda yake da kuma yadda yake tafiyar da al'amuransa. To wannan gaskiya shine yadda sauyin kasuwa take kasancewa wanda kowa ya san wannan in dai kai ɗan kasuwa ne kuma ka san yadda al'amura suke gudana suke tafiya ta wannan ɓangaren. To a gaskiyar magana wannan shi ne dai a taƙaice dangane da yanayin cinikin kasuwa. Kuma wanda ni na, na shaida cewa ina yin ciniki a kasuwa amma kuma a lokutan da na fi yin ciniki a kasuwa shi ne na fi kamar yadda na ba da bayani yanzun a baya, na fi ciniki a lokutan da yake lokacin kaka. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani dangane da harka ta kasuwa akan cinikayyata in an zo ta wannan sashe ko ɓangare da ake magana. Wannan shi ne.

To, a gaskiya lamari dangantaka ta da shugaban aiki, alaƙa ce ta ƙauna, ta soyayya domin anjima ana tare kuma aiki ya sa an zama uwa ɗaya, uba ɗaya. Gurun gurun tafiyar da harkoki na rayuwa, wanda gaskiya ita take samar ma da mutum wannan mataki. Ba kome ba sai dai riƙe amana da mutum yayi gurin harkokinsa da duk abun da ya dace ya gudanar a cikin rayuwarsa. Wannan gaskiya shine magana ta gaskiya. Domin yanayin alaƙarka da mutum a wurin aiki shi ke nuna cewa kana yin abu da kyau ko kuma ba ka yin abu da kyau. Domin so tari da yawa shu-shugabanci kafin ka ga shugaba ya zo kusa da naƙasa da shi, sai ya ga cewa ya samu tabbaci kai mai rikon amana ne, kana da gaskiya cikin al'amuranka a gurin yin aiki yadda ya kamata. Don duk abun da ya kasance na cigaba ne a rayuwa. Idan mutum yana so ya kai ga gaci to sai mutum ya riƙe gaskiya da gaskiya. Sabida da gaskiya ne kawai mutum ke tasawa ya hau sama in ta inda bai zato ba a rayuwarsa. Wanda kuma ita gaskiya makulli ce da dukkanin abubuwan da suka kulle. Wannan shi ke sa ka shiga zukatan mutane kuma ya za-ya kasance dangantakarka da su ba an samu wani saɓani a tattare da juna ba. Wanda rayuwa shi ke ba da daman haka ta yadda kake tafiyar da al'amuranka a ita karan kanta rayuwan. Amma ko idan ka kasance ba mai gaskiya ba kuma kana almundahana a cikin ayyukanka, da ƙoƙarin yin babakere a cikin abun da bai dace ba da kuma shugugu, to wannan zai haifar maka da rashin alfanu a cikin rayuwa. Kuma zai sa ma kowa ya ƙi ka. Ba ma shugaba kaɗai ba, ba za ka samu kana da daraja a idon mutane ba kuma ba za ka samu abun da ka ki so daga ƙarshe ba. To amma dangantaka tana ƙull-ƙulluwa kuma tana ƙarfafa ta yadda idan ka riƙe gaskiya da gaskiya kuma kake tafiyar da abu yanda ya kamata, sai ya zamana soyayyarka ta shiga cikin zukatan mutane har ma shugabanninka. To a gaskiya, gaskiya ita ta kai ni da wannan har ya kasance muna da kyakkyawan alaƙa da shuwagabannina. Ba ma shugaban aiki ba kwata-kwata har da ma wayanda suke zuwa lokuta bayan lokuta wurin duba aiki sai su samu tabbaci cewa ana yin aiki yadda ya kamata. To wannan shine ya haifar mun da soyayya a zukatan mutane kuma ya sa shugaban aikina yana iya ɗauke ni da daraja kuma yake ganin mutuncina har ta kai ga alaƙar ya kasance kaman alaƙar shi ta uwa ɗaya, uba ɗaya. Wannan shine kawai a taƙaice dangane da yanayin alaƙa ta ko dangantaka ta da shugaba a gurin aiki da kuma sauran mutane wanda muke gudanar da al'amurarmu na yau da kullum. Wannan shi ne kawai magana ta gaskiya. Da fatan Allah zai bamu dacewa kuma ya sa mu, sa mu, muyi abu tsakani da Allah kuma mu kasance muna daga cikin wadanda su riƙa alaƙanta kawunmu da shugabanninmu da kyakkyawar alaƙa ko dangantaka mafi inganci. Wannan shi ne magana.

A'a, tabɗi jam. Ina kunna kendir a gida. To, a gaskiya kam magana wacce take ta gaskiya shi ne kunna kendar ina kunna shi a gida amma kuma ba ko da yaushe ba. Wanda sai in an samu rashin wuta ko kuma rashin wuta har iyau na kimiyya da ake magana ake cewa sula. To amma a gaskiyar magana, kendir ina kunna shi lokuta bayan lokuta idan an samu wannan sauyi na rashin wuta. Baccin haka kuma ina amfani da shi wurin ayyukana na yau da kullum. Kaman idan zan yi gyara haka na gyaran waya ko ko zan yi gyara ta wani abu wadda ba waya ba kaman abun da ya jiɓinci. In yi gyara wurin tafiyar da ayyuka na yau da kullum na na'ura to na kan yi amfani da kendar. Idan nayi amfani da shi sai in samu tabbaci cewa nayi amfani da shi yadda ya kamata ba tare da ya ya sa ya haifar mun da matsala ba wurin yanda nake amfani da shi. Wannan sh ine gaskiya. Maganan kendir ina amfani da shi amma ba ko da yaushe ba. Musamman ma idan aka duba yanayin lokuta yanzu da muke ciki. Wataran akwai wuta, wataran kuma akwai wuta ta na'ura na bature na kimiyya. Wataran kuma za ka ga ana samu wataran kuma ba'a samu amma mafi akasari yanzu rashin samu nsa shi ɗin ya fi yawa. Wanda shi ke sa muyi amfani da kendir sa'annan kuma ko muyi amfani da abun da ake kira aci balbali. Wanda in aka ce aci balbali ma'ana wuta ce wadda ake kunna wa wanda bature yake ce masa da suna lanta. Ma'ana lanta aci balbali ce wacce ake kunna wa da wuta irin ta gida haka. Wanda za ka ga yana ci ana sa masa, kalanzir a cikin abun sauya wassa wanda yake huro ma sa da wuta. Wannan shine ake kiran sa aci balbali wanda na ke amfani da shi idan babu kendir ɗin ke nan sai in yi amfani da shi a makwafin kendar ɗin. Wanda shi ma kendir ɗin za ka ga yanzu sau tari da yawa wanda ake amfani da shi yana saurin cinyewa sannan kuma bai samu rinjaye game da awannin da kake so ka tafiyar da aikinka nan da nan ya ƙare. To wannan shi ya sa ake amfani da, amfani da achi balbali a makwafin shi wannan kendar ɗin wanda da turanci ake kiransa lanta. Wannan gaskiya shine a taƙaice dangane da maganan kendir.

Tabbas ina zuwa aiki a lokaci daidai wanda zuwan shine ke nuna gaskiyarka a cikin rayuwarka. Wanda wannan aikin da ka ɗauka tun da farko, yadda aka yi jar- yarjejeniya da kai, ka ɗauki amana ka ce za ka yi kuma kai ka ji ka gani cewa wannan lokacin da aka ba ka ya maka daidai da al'amura yadda kake tafiyar da shi a cikin rayuwarka. Wannan to nauyi kai ka ɗauke shi kuma kai ka ce za ka yi, ka ji ka gani. To kuma ba wani dalili da zai sa ace kuma ba za ka zo aiki a daidai lokacin da ya kamata ba. To a gaskiyar magana ina ƙoƙarin inga cewa na cika alƙawarin da na ɗauka kuma ina zuwa aiki a daidai lokacin da aka bani. Dudda cewa dai mutum ɗan adam, eh tara yake bai cika goma ba. Wata ran za ka ga duk ƙoƙarinka da ka kai a lokacin da ya dace, za ka ga kuma an samu saɓanin haka ɗin saboda al'amura na rayuwa yana canzawa. To wannan a gaskiya shi ke sa ka ga mutum ya sare gwiwarsa, ya, ya samu, ya yi sanyi ma'ana bai iya tsaya yayi abun da ya kamata a daidai lokaci idan har mutum bai kiyaye haƙƙin da ya kamata ya kiyaye. Wanda da shi ne kuka yi yarjejeniya kuma aka yadda da kai aka runguma maka dukkanin amana a hannunka. To gaskiya muna zuwa a kan lokaci ba ma ni ɗaya ba har abokanan aikina domin mu tabbatar cewa muna yin abun da ya kamata kuma muna ƙoƙarin cewa mun ga mun tafiyar da kome da kome a yadda ya kamata. Wannan shine magana gaskiya a kan lokacin zuwa aiki da kuma daidaituwarsa. Wanda shine yake da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan mu- eh mutum ɗan adam da, da ace ya kiyaye sa domin tafiyar da ayyukansa yadda ya kamata. To a gaskiya kam ina ƙoƙarin kiyaye wannan inga cewa ina zuwa aiki a kan lokaci kuma na samu daidaituwar haka ɗin ba tare da wani tashintashina ba ko kuma tarzoma na yau da kullum wanda idan kana yin haka za'a iya samun rashin jituwa ɗin wanda zai iya haifar da haka. To a gaskiyar magana ita amana ɗaya ce kuma idan ka riƙe ta ka tsira idan kuma kai akasin haka to za ka ga babu alfanu a cikin al'amuran da kake gudanarwa. Wanda ko da ana biyan ka wannan haƙƙin za ka ga in kaci sa za kaji ba ka jin daɗi saboda kai ka san cewa ba haƙƙin ka kake ci ba. Wannan haƙƙi ne ka ci amana akansa kuma ka karɓa abun da ba naka ba ka sa wa cikinka. To a gaskiya ma idan kana aiwatar da haka, zaka ji ka samu, ka samar ma kanka rashin jin daɗi a haka ɗin. Wanda a gaskiya ba abu bane mai kyau. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya kyautata harkokinsa na rayuwa kuma ya ƙoƙari ya samu tabbaci da inganci. Ya ga cewa ya yi abun da shine daidai a cikin rayuwarsa don gujewa dukkanin abun da bayi da amfani a rayuwa. Wannan shine magana gaskiya ta mai matuƙar muhimmanci kuma wacce ke nuna dalilin cewa lokaci yana da matuƙar muhimmanci. Sa'annan kuma zuwa a kan lokaci shi ke nuna cewa kana da amana matuƙa. Wannan shine a takaice.